Yaya farashin amfanin gona yake sauyawa kowace shekara? To, ya danganta da yanayin yadda kasuwar ta kasance. Amma farashin kayan gona yakan sauya, kamar irin su taki da irin su iri da abubuwan magani na kayan gona. Eh ana samun dai canji kowane shekara. Wata shekarar zai iya zuwa ka ga kayan amfanin gona ya zo da arha, wata shekarar kuma ka ga kayan amfanin gona ya zo da tsada. So, wato bayi da wani takamaiman farashi.

Me kuke faɗa idan dole ne ku ƙi wani abu? Eh, muna faɗa na ƙin wani abu. Musamman idan abun baiyi min ba nakan ki shi kokuma nayi bayani na nunawa mutane ko abokan aikina cewa wannan abin na ƙi shi kuma ina faɗa dole ne na ƙi wannan abun.

Wato man girki daga man gyaɗa zuwa manja, wanne gidanku ke amfani da shi? Gidan mu muna amfani da man gyaɗa sosai fiye da manja. Amma wani lokacin idan man gyadanmu ya ƙare, mukan koma mu yi amfani da manja. Don ko man gyaɗa da manja na siya a lokaci ɗaya. Man gyaɗan ya fi saurin ƙarewa akan manja saboda mu gidanmu mun fi amfani da man gyaɗa akan manja.

Ma'aikatan lafiya da suke zuwa unguwa don rigakafin yara, ku faɗa game da aikinsu. Eh, ma'aikatan lafiya ne suke zuwa rigakafin yara. Muna ba su haɗin kai kuma iya bakin gwargwado, iya bakin hali suna iya bakin ƙoƙarin su wajen yin aikin rigakafi na yara su musu shi da kyau da sauran su. Duk da cewa wani lokacin zaka iya ganin wasu ma'aikatan da ake aikowa sashi, sahi, zakaga wasu ma'aikatan kamar suna ba su ƙware sosai ba amma dai ƙwararrun sun fi waɗanda ba su ƙware yawa ba.

Me kuke duba idan za ku kwana a wani wuri? Abin da nake dubawa idan za mu kwana a wani wuri inda ba gidanmu ba ne, kamar irin su hotel haka, zan duba yanayin tsaron da ke wannan wajen, ya kasance inda za mu kwana, babu miyagun mutane sannan kuma wajen yana da tsaro.

Ya kuke sayan kayan gida? Abunda nake wajen siyan kayan gida ina ƙoƙari naga cewa duk sanda na samu kuɗina a dunƙule na kan je kasuwa naje nasiyo sutuwo ko kuma in siya kayan abinci na a lokaci guda. Wanda sai nayi wata da watanni ni mamma ban waiwaya kayan abincin gida ba, ko sutura da takalmi. Nakan je naɗan siya kala biyu, uku, huɗu, biyar haka a lokaci guda.

A ganin ku me karɓar baƙo yake nufi? Karɓar baƙo yana nufin ka tara baƙon ka, ka kula da shi, ka sakin mai fuska yanda ba zai yi tunanin ko ba ka san yazo wajen ka ba ne. Ku yi labarai da shi, ka saka mai fuska dai ka ba shi abinci.

Ku gaya mana tatsuniyar da kuke kuka ji tun kuruciya. Tatsuniyar da nake son ji tun lokacin da nake kuruciya shine tatsuniyar gizo da ƙoƙi. Domin tatsuniyar nan tana da matuƙar abubuwa na karatu da abubuwa na fahimta na rayuwa da sauransu a cikin wannan tatsuniya, shi ya sa nake son tatsuniyar gizo da ƙoƙi sosai.

Ku bayyana kasuwar da kuke yawan zuwa. Kasuwar da nake yawan zuwa suna da yawa. Ina yawan zuwa kasuwan bacci. Shi idan kasuwan bacci zanje nakan je na siya tufafi ne ko hula ko takalmi. Idan kuma ina so in je in siya kayan masarufi ne wato kayan abinci, nakan je kasuwar da yake tsakiyar Kaduna. Nan nake zuwa wato Central Market ake cewa da turanci. Sannan idan zan je in siyo wasu kayayyaki ne wanda ake samun su da araha, nakan je kasuwar kawo nake yawan zuwa.

Ku ba mu labarin sayan abinci da yawa kamar buhun shinkafa ko na masara don gida. Labarin da zan iya badawa domin haka shine siyan shinkafa buhu yana da matuƙar amfani saboda za ka daɗe baka siya kayan abinci ba. Sannan kuma shi ma masara haka in kana da ita buhu sai ka jima ma baka waiwaya abinci ba kuma za ka samu sauƙi a rayuwa ka kuma sauƙi a cikin gida.

Bada bashi tsakanin abokai da dangi wace kaida kuke da ita. Eh, abin da zan yi cewa a cikin wannan abun shine misali, abu, ba da bashi ga aboki, ni a nawa fahimtan gara kawai idan kana da halin ka ba shi kyauta, kawai ka ba ma abokinka ko dangin ka kyauta. Amma har kan ba shi tsakanin abokai, son wani lokacin yana, yana ɓata zamantakewa gaskiya. Sabida za ka iya bada bashin kuma ya zama na ba'a, ba'a dawo maka da kuɗin da wuri ba kuma za ka iya yi fishi, abokanka ko dangantakarku ya samu matsala.

Lokacin girbi, ku kwatanta yadda yake a yankin ku da cikinsa. Lokacin girbi, mutane da yawa sukan girbe abin da suka shuka kuma suna farin ciki a ciki da annashuwa saboda mutum zai ɗauki abin da ya girbe ya kai kasuwa ya siyar ya d'an samu kuɗin da zai siya wasu abubuwan da bai da shi a cikin gidansa. Masu sana'a kuma za su siya a hannun su, wato suna cikin farin ciki dai.

Yaya kallon ku game da lafiya ya canza yayin da kuke girma? Yanayin kallon da muke yi na lafiya ya canza sabida akwai abubuwan da mutum ke kiyayewa, wanda ni lokacin da mutum ke yaro bai sani ba. Amma yanzu mutum ya girma ya mallaki hankalinsa, yakan kiyaye da abubuwa domin kare lafiyarsa.

A ganin ku menene amfani da haɗarin shafukan sada zumunta? Amfanin shafukan sada zumunta shine fira da abokan arziki na kusa da na nisa da kuma samun labarai ingantattu da sanin halin da duniya ce ciki. Haɗarinsa shine yin amfani wajen yaɗa ƙarya, zamba da yaɗa faɗa da yaɗa abubuwan da bai kamata ba. Sabida haka shafukan sada zumunta yana da amfani sannan kuma akwai abubuwan da suka kunshi rashin amfanin sa.

Ku gaya mana game da abin da kuka dadde kuna jira kafin ku saya. Abin da na ɗaɗɗe ina jira kafin na saya shine ina jiran wasu kuɗaɗe da zan saya abin hawa wanda zai sauwaƙe min zuwa wajen aiki. To shi ne abin da na ɗaɗɗe ina jira kafin na saya.

Idan ku ka yi tunanin fasahar nan gaba me yake burge ku? Abubuwan da suke burge ni a fasahar da zai faru nan gaba, wanda nake hasashe shi ne ɗan adam wato mutum zai sami sauƙi sosai saboda yawanci yanzu abubuwa sun koma kwamfuta, artificial intelligence wanda ake cewa AI da turanci yana sauwaƙe wa ɗan adam wajen yin wasu abubuwa kamar karatu, bincike da dai sauransu. Sabida da idan mutum, da mutum zai iya tuƙa mota da kansa amma yanzu akwai na, akwai mota wacce ma zata tuƙa kanta ta kai ka inda kake so da dai sauransu. Kamar koyon amfani, akwai abubuwa sosai da aka sa na fasaha. Sabida haka dole abin ya burge kowa da kowa.

Ku gaya mana game da yawo da yamma. Yawo da yamma kamar motsa jiki ne da mutum yake yi zan je wajen abokanai da aka jima ba'a haɗu ba a ɗan zauna, a yi fira, a ɗan sada zumunta kafin mutum ya ƙara tasowa daga wannan wajen da ya je ya sake komawa. Wato dai tafiyar yamma atakaice dai yana da daɗi sosai.

Ku bayyana tufar da kuke yawan sa. Tufar da nake yawansa wa ita ce ina yi, ni nafi son sa jesi, wato, kayan ƙwallo haka; riga kawai na ƙwallo haka. Saboda ina min daɗin sawa sannan wani zuben ina so in je wani waje nakan sa manyan kaya, kayan al'ada, dogon riga da hula haka. Amma dai ina yawan son ƙananan kaya sosai.

Wane makamashin girki ake amfani da shi a gidanku, daga itace zuwa gas, ku faɗa canjin da ya faru. A gaskiya makamashin girkin da ake amfani da shi a gidanmu shine muna amfani da gas saboda shi ya fi sauƙi da sauƙi da saurin amfani. Amma wani lokacin in bamu da kuɗi mukan yi amfani da gawayi shi kuma bayi da sauri musamman yanzu yadda muke cikin damuna dinnan. Zaka ma iya zuwa ka siya gawayin ma kata shan wahala beyi ba. Shi yasa kawai muke ƙoƙari mu sa gas saboda yafi sauƙi sosai. Sauƙin amfani ba tare da mutum ya wahala ba.

Ku gaya mana game da aikin lokacin gona. Aikin lokacin gona mu kan yi shi ne a kwanakin mako guda biyu wanda ba ma zuwa wajen aikinmu, sai mu yi amfani da wannan damar mu je gona wajen duba abubuwan da muka shuka da yin feshi da sauransu. Kuma muna yawan zuwa ne sati da Lahadi.

Sannu sannu da a hankali ku faɗa, ku game da waɗannan kalmomi na tafiya da rayuwa ba gaggawa. Dama a yi tafiya da a rayuwa, bai kamata a ce ma mutum na gaggawa ba. Saboda gaggawa sharin shaiɗan ne. Saboda gaggawa a rayuwa takan sa ka rasa wasu damammaki da ya kamata ace ka yi haƙuri. Ka bi komai a hankali domin samun nasara. Domin ba a samun nasara ta yin gaggawa, amma ka bi komai sannu sannu a hankali za ka samu nasara babba gagarumar nasara.

Ku ba mu labarin wani abin mamaki da ya faru da ku a tafiya. Abubuwan mamakin da ya faru da mu a tafiya suna da yawa. Sai dai kawai akwai lokacin da za muyi tafiya, za mu je birnin Kebbi. Kawai ni abin da ya bani mamaki. Sai muna cikin tafiya kawai sai ka ga direban mu ya ɗan nima waje ya faka, sai ya yi kaman zai je ya fi tsari ashe zai je ya sa sigari ne. Sai ya je ya ɗan yi fitsarin shi na ƙarya, sai ya ɗan sha sigarin shi, sai ya zo ya shiga mota mu ƙara tafiya. Ba za muyi tafiyar da za ta wuce awa biyu ba ko awa ɗaya da ɗan wani abu. Sai ya sake ya da zango ya abun nan, ya ƙara ya da zango da ɗauki taban shi ya busa, to abin ya bani mamaki sosai.

Ku gaya mana game da shirye-shiryen Hausa a talabijin. Akwai shirye-shiryen da ake yi sosai na Hausa a talabijin, kamar irin shirye-shiryen da tashar manhajar Arewa ashirin da huɗu suke yi na barka da safiya, da kuma wasu shirye-shirye da suke yi na al'adu, na gargajiya, da shirye-shiryen kiwon lafiya dai da sauransu.

Nawa ne a rage mana ku faɗa kalmomin ciniki kasuwa da ku ke amfani da su eh ni dayake mutum ne ba ma'abocin ciniki da rarraba farashi ba sai dai kawai in naje siyan abu aka gaya mana farashi, sai nace to menene sauƙin wannan abun? In an gaya mun sauƙi in siya, in sauƙin ba'a yi mun sauƙi ba, sai na je wani waje haka. Ko kuma mutum ya faɗa farashin abu, sai nace to albarka ko kuma shine gaskiyan abun.

Me kuke dafawa idan baƙi suka zo? Abun da muke dafawa idan baƙi suka zo, mun fi dafa shinkafa haka saboda ita ta fi auki, wanda ko da ka yi baƙi da yawa, kowa zai samu abin da zai ci haka. Muna yin abinci wadatacce da abin sha haka da dai sauransu.

Ku gaya mana game da gyaran babura da motoci. Gyaran babura da motoci akwai gareji da dama a unguwar mu inda ake gyaran babura da motoci kuma ba laifi in yi gyara sosai kuma ba laifi a cikinsu akwai wanda suke yin gyara da kyau wasu kuma gyaran su sai a hankali. Amma dai na ga suna iya bakin ƙoƙarin su wajen inganta sana'o'insu na gyaran babura da motoci.

Sannu bata hanna zuwa ku bayyana wannan karin magana da yadda ta ke taɓa rayuwar ku. Tabbas, sannu ba ta hana zuwa saboda komai a rayu wannan kaɗan kaɗan ake bin komai mataki mataki mataki mataki ake bin shi.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu da ake yi a yankin ku. Sana'ar hannu da ake yi a yankin mu yana rufa ma samari da dattawa asiri saboda aikin hannu yana da matuƙar amfani sannan yana taimakawa rayuwar mutum domin mutum ya dogara da kansa.

Ku ba mu labarin wani babban kuskure da kuka yi a girki da darasin da kuka koya. Darasin da muka koya shine akwai lokacin da aka dafa mun shayi, da aka dafa mun shayi, mai makon a samun siga sai aka samun magi fari a cikin, a cikin shayi na. Haka dai na sha shayin nan ba tare da sanin ma magi aka sa ba, sai daga baya na koyi babban darasi gaskiya.

Ku ba mu labarin wani abu da ku ka koya a intanet wanda baku zata ba abubuwan da na koya a internet ya na ma da yawa sosai. Akwai wasu abubuwa da nike tunanin za su ba ni wahala a intanet, muddin ya zama kana da ilimanka da karatunka, to duk wa'yannan abubuwan ba za su baka wahala ba.